Gaskiya na fison gudun fanka na tsayuwa. Akoi standing fan, akwai ceiling fan. Ceiling fan shine ceiling fankan da ake sa shi a saman ceiling ko POP. Sai kuma akwai fanka wanda yake a tsaye. To gaskiya na fison fanka wanda gudun fanka wanda yake a tsaye. Saboda za ka iya seta shi yaje ko ina, ko ina ka ke saboda yana jujjuyawa. Za ka seta shi yaje ya same ka ko ina. Amma shi fankan ceiling dole sai dai ka tsaya a setin. Amma shi kuma wannan za ka iya seta shi in da zai ringa jujjuyawa ya same ka. In ka ga dama ma idan kana parlor ne sai ka bar shi parlor. In kana bedroom ne za ka iya daukan shi ka kai shi bedroom. Za ka iya canza mishi guri amma shi na ceiling shi guri ɗaya yake. To a daƙaice, dai na fison gudun fanka wanda yake fanka na tsayuwa.

Gaskiya ba zan iya cewa ga so nawa na ke share ɗakina ba gaskiya a rana, saboda bana son kazanta. Da na ga datti na ke sharewa, da na ga datti. To ya danganta da dattin da ɗakina ke yi. Wata rana zan iya sharewa so bakwai, so biyar, so shida, so huɗu amma bana da takamaimai so nawa na ke sharewa gaskiya. Saboda ina son tsafta bana son datti.

Eh ina cire takalma a gida sosai. Ai idan mutum bai cire takalmi ba, ai ba zai ji, ba zai samu sukuni yin abubuwan yadda ya kamata ba. Amma idan ka cire takalmi sai ka ji daɗin shiga ko ina. Kaga mutum ba zai shiga ma ɗaki da takalmi ba saboda kada ya shiga da datti. Dole zaka cire takalmi in zaka hau kujera, in zaka hau gado. Dole duk sai ka cire takalmi. Wasu suna shiga ɗaki da takalmi, amma mu a arewacin Najeriya, gaskiya musamman ɓangaren arewa hausawa, shiga ɗaki da takalmi yana nuna rashin ɗa'a da ladabi. Musamman idan kaje baƙunta.

Ina amfani da kafofin watsa labarai da dama. Daga ciki ina bibiyan BBC Hausa, ina bibiyan Tauraruwa, ina bibiyan Legit Hausa, ina bibiyan Arewar Mu a yau, ina bibiyan um Tauraruwa, ina bibiyan DITV Kaduna, ina bibiyan Freedom Rediyo Kaduna, ina bibiyan English Pidgin BBC, ina bibiyan Premium, ina bibiyan Leadership. Sannan ina bibiyan Twitter, Instagram, Facebook saboda wani labarin ma ka binka gan shi a gidan labarai ka gan shi a wurin mutane.

Eh ina son kallon wata da daddare, yana ba ni sha'awa, yana burge ni yanda yake fitowa ya haske ya haskaka. So nakan fito wata zubin don nishaɗi. Ko in tsaya ina kallon halittun Ubangiji, in kalla wata, in kalla taurari kuma dama wata da daddare ya fi haskawa. Ina son kallon wata da daddare.

Gaskiya na fi son zama a kan tsayuwa, indai ba ciwo na ke yi ba. Gaskiya na fi son in zauna, saboda a tsayen nan mutum yana sauralin gajiya. Amma idan mutum yana zaune ya fi. Amma akwai lalurar da take kasancewa ka ji ka gaji da zama sai dai tsayuwa.

Ina ajiye hoton wayana a cikin Google App. A nan nake ajiyan hotunan wayana, saboda ko da wayana ya lalace, idan na yi sabon waya zan dawo da komai. Idan nayi backup ko idan an sace wayan ina saka email dina, kome nawa zai, zai, zai dawo. So a Google Drive nake ajiye hotunan wayana.

Dangantakar mu da abokan aiki abu ne mai kyau. Kowa yana girmama kowa. Kowa yana ba ma kowa girma. Ina zaman lafiya da su. Wanda ya girmeni ina girmama shi. Su ma wa in da na girma suna girmama ni. Sannan idan akwai abun da ban gane ba nakan tambaya. Ko suma idan abun da ba su gane ba su kan tambaye ni. Ko idan wani buƙata na gaggawa yata so na kuɗi ko na wani abu su kan taimaka ni ma haka. A takaice dai dangantakar mu mai kyau ne. Muna zumunci sosai.

Ina fara aiki tun daga bayan sallan asuba. Bana koma wa bacci saboda ina zuwa aiki. Bayan sallan asuba, nakan tashi nayi aikace-aikacen gida, shara, wanke kwanoni, sannan shirya karen komallo tam kafin in zo yin shirin zuwa aiki. Nakan fara aikina a kullum bayan asuba, sai dai weekend ne kawai bana fara bayan asuba saboda ranan ba inda za ni.

Eh ina iya kunna wuta sosai kuwa. Duk da ban san wane wuta kuke magana ba. Idan wutan globe ne nakan kunna sosan gaske. Idan wutan itace ne shima nakan kunna in girki. Nakan yi dabara in saka leda, in saka ashana, nan da nan zai kama. To kowane wuta dai ina iya kunna wa.

Eh, ina cimma manufar tallace-tallace sosan gaske, musamman yanda muka samu social media ya kawo mana sauki. To, ta nan gurin zaka ga ka haɗu da mutane daban-daban. In kasa abu sai kaga wani ya gani yaga yana so, wani kuma ta dalilin wannan da ya siya shima in ya gani yaga yana so. Nan da nan zakaga ka samu ƙarin kwastamomi. Lallaikam ina cimma manufar tallace-tallace.

Na fi zuwa shagon provision inda ake sayar da duk wasu kayan tarkace tarkace. Dalilin da ya sa na fi zuwa shagon provision saboda yawancin abin da muke buƙata na yau da kullum anan ake saidawa kama daga maggi, sabulu, manja, kayan su fulawa, suga, gishiri, kayan karin kumallo, abincin rana, abincin dare. To gaskiya na fi zuwa provision saboda yawan buƙatan abin da muke amfani da shi a gida ya fi yawa.

Na fi son tufafi wanda yake dogayen riguna, kaman a ce irin jallabiya wanda Larabawa suke yawan sawa. To gaskiya na fi son irin tufafin, saboda idan na saka ina zama cikin walwala. Yawancin dogon riga ka ga baya matse mutum. To, in na saka sai in ji na yi walwala a ciki, ko abin hawa zan hau cikin kwanciyan hankali ba tare da matsi ba. Yana da daɗi. Gaskiya na fi son dogayen riguna.

Abin da nake tunawa daga yaro shine irin lokacin da muke yara, irin wasanni da muke na guje guje. Da daddare akwai wasan da muke yi haka za ka ga ana zana ƙasa, ana tsalle tsalle sannan ko a banga a taru guri ɗaya ana ba da labari kaman tatsuniya haka. To gaskiya ina tuna wannan abun sosai daga yaro.

Ina cin abinci a wurin aiki a ofis dina. Nakan je in siyi abinci a inda ake saidawa ko a shago ko a titi su saka mun shi a cikin take away sai in dawo ofis dina in zauna in ci abinci. Bana cin abinci a shagon mutane ko a waje sai dai in je da roba ta ko kuma su saka mun a cikin take away sai in dawo da shi ofis in ci abu na.

Ina jira a layi tare da haƙuri da juriya saboda ka san mutane kowa da kalan halin shi to gaskiya idan ba ka haƙuri ba ma ba za ka iya jiran layi ba amma idan kana so ba za ka jira layi ba sai ka je da wuri-wuri in kuma ta kasance sai ka jira layi sai ka yi haƙuri haƙuri dai kawai shine sirrin jiran layi.

Ina amfani da sabulun Joy. Ina son wanka da sabulun Joy saboda ƙamshinsa. Ko bayan da nayi wanka dashi in dai da sabulun Joy ne sai ya dade yana kamshin sabulun. Na fi shekara biyar ina amfani da sabulun Joy. Har ma na koya ma yan gidan mu son sabulun Joy. Gaskiya yana da kamshi yana kuma min dadi.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka tabbatar da abin da kake yi kana lissafa da kana cin riba. Saboda ana kasuwanci ne saboda riba. Duk abin da kake yi idan babu riba bai da amfani. So abu mafi muhimmanci a kodayaushe idan kana lissafin kasuwa, ka rinƙa tabbatar da ka fitar da uwar kuɗinka sannan kuma da ribanka. Sannan karya zamana kuɗin da kake kashewa na ribanka ya fi uwar kuɗin da kake zubawa na jarinka. Don haka a lissafi, ya zamana kana taɓa kuɗi kaɗan daga ribanka sannan jarinka yafi yawa. In ba haka ba idan kana taɓa kuɗi daga ribanka yau da gobe, yau da gobe har za ka zo ka cinye ribanka suka taɓa uwar kuɗan. Sannan abu na biyu wanda yake da muhimmanci a kasuwanci shine haƙuri da jajircewa. Hausawa na cewa ba ƙullon ake kwana a gado ba. Wata rana za ka yi ciniki, wata rana ba za ka yi ba. To yana buƙatan haƙuri da jajircewa. Idan ka yi haƙuri za ka samu riba sosai.

Na fi son ɗaki wanda yake haɗe da bayi da kicin, saboda duk abin da za ka yi kana da sirri. Ba sai ka fita waje ba. Ko ruwan sama ake yi za ka shiga bayi ka yi wanka, ka je ka yi bayan gida. Ko ruwan sama ake yi za ka shiga kicin ka dafa abinci. Sannan ba kowa zai san me kake yi a ciki ba. To, na fi son gaskiya yanayin ɗaki mai bayi da kicin a ciki saboda sirri. Komai naka na ciki, ba wanda zai san me kake yi sai abin da ka so a sani.

Gaskiya rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Ina son ranar Juma'a saboda kaman mu musulmai muna zuwa masallacin Juma'a, muna sada zumunci, muna yin wasu nau'in ibadu. Ranar Juma'a rana ne wadda ta zo take da asali a addininmu to ni dai a wajena gaskiya ranar Juma'a ta fi kowane rana mafi kyau a gare ni. Sai kuma ranan sati saboda wikend ne zaka huta, kayi wanki, kayi ziyara, ka ci abinci kafin Monday ya yi to ban da Juma'a sati ma yana da muhimmanci a gare ni.

Idan zan nemi izinin hutu nakan rubuta wasiƙa ga boss ɗin, in rubuta mashi cikin ladabi da girmamawa, in zayyano mashi dalilin da zai sa in tafi hutun, sai in ba da abashi ko kuma ni in kai da kaina. Sai kuma idan misali rashin lafiya ne ta kama ni wanda kwata-kwata ma ba zan iya zuwa ba balle in yi rubutu, nakan kira waya na faɗi in ce ban da lafiya ba zan zo ba ko kuma in rubuta text message a lokacin da na sami sauƙi. Amma yawanci na fi amfani da wasiƙa idan naga tafiya ne zai kama ni wanda ba lalura ba.

Eh ina iya ɗaura ƙulli sosai, gaske. Musamman ƙulli irin na kaya. Ko mun yawan shi, zan sami zanyi mai ɗan faɗi in samu abu abin da zan ɗaura, in ninke shi, yanne yi in mammatse shi yanda zai ɗauke yanda ba zai tudu ba. Zan jera shi a cikin zanen nan sannan in fara ƙullewa. Ɗaya bayan ɗaya haka zan kulle shi. Tam, in kuma kaya ne ko wani sutura ko na abinci dukka na iya ƙulli, na iya ƙulli.

Gaskiya ina son wasan ruwa. Yana min daɗi saboda tun muna zuwa ƙauye da suma mu muna zuwa rafi an koya mun yadda ake iyo a cikin ruwa. To gaskiya ruwa yana bani nishaɗi. In ganni a cikin ruwa ina wasa. Sai kuma wasa na biyu shine ƙwallon ƙafa. Na iya ƙwallon ƙafa daidai gwargwado. Nakan kalla ƙwallon ƙafa wasannin ƙwallon ƙafa a tibi. Sannan nakan buga da yan uwa na.

Ina yin wanka da safe, sannan kuma ina yin wanka da daddare. Da safe idan na gama aiki, idan zan je aiki zan yi wanka in tafi wajen aiki. Idan na dawo wajen aiki kuma da daddare bayan na ci abinci na huta kafin in kwanta sai in yi wanka saboda in ji daɗin bacci, in ji daɗin jikina musamman lokacin zafi.

An haife ni a watan Janairu, 14 ga watan Janairun 1994 aka haife ni. Ina yin bikin murnar zagayowan bikin haihuwa ta ta kowane shekara 14 watan Janairun 1994.

Ina bada ra'ayi ne bisa la'akari da wanda yake wanda zan ba ma ra'ayin. In na ga mutum ne wanda zai fahimce ni, so nakan bijiro da nawa ra'ayin cikin girmamawa da tamsassan kalamai sannan da misalai wanda ya sa na bada wannan ra'ayin nawa. Amma ka san mutane kala kala ne. Idan na ga mutum ne wanda ba zai fahimce ni ba, nakan hakura da bada ra'ayin a wani lokuta.

Gaskiya in da so su samu ne, na fi son hau lift saboda samun sauki. Babu wanda bai sun sauƙi, amma kasancewar inda nake gaskiya ba a cika yin lift ba. Ko kana so ko ba ka so wannan matakalan shi za ka hau. Gaskiya na fi hawa matakala, amma in dai wanda na fi so ne to gaskiya na fi son lift.

Gaskiya bana kunna Bluetooth kullum. Wani lokacin ma sai in man ta ina da Bluetooth a wayana saboda kunga zamani ya canja yanzu an samu sauƙi saboda zander. Da ne ake amfani da Bluetooth, to tunda zander ya fito gaskiya na fi amfani da zander saboda ya fi saurin tura abu. In ka ce za ka tura abu ta Bluetooth yana ɗaukan lokaci kafin ya tafi. Ba wai don ba mu san Bluetooth ɗin ba ne saboda ɗaukan lokaci. In kana neman sauri shine zander. To gaskiya bana cika amfani da Bluetooth sai in ta kama. Idan na gwada zander na bai yi ba sai na kunna Bluetooth. Ko wata ɗaya ba a yi ba ma na yi amfani da Bluetooth. Akwai hoton da na yi na yi ne in tura ta zander. Shi wayan yaƙi connecting zander da wayana sai ta Bluetooth. To ta Bluetooth na tura kuma lafiya ƙalau. Bluetooth kawai bambancin shi da zander ta abu ɗaya ne. Za ka iya tura yadda za ka iya tura abu a Bluetooth haka za ka iya tura a zander. Sai dai shi Bluetooth bai da sauri zander yana da sauri. Sannan kuma application dole sai ta zander. Gaskiya to yadda zamani ya zo da cigaba bana amfani da Bluetooth sai in ta kama.

Eh, ina da, ina buga rubutu da sauri gaskiya. Amma Hausan nan naƙu ina da gyara a kai. Ina yin rubutu da sauri ba bugawa ba. Ina da saurin rubutu gaskiya don ko sanda muke makaranta idan ana dictation za ku ga ƴan ajinmu an wuce su, littafina suke ara su kwapa saboda an wuce su. Amma ni kam ina iya ƙoƙari na saboda saurin rubutuna.

Eh ina bin ƙa'idojin aiki. Aini a duniya na, yadda na taso a gidan mu, baban mu na ga yana bin ƙa'idojin aiki, to ni ma haka ya tarbiyantar da ni. Gaskiya ina bin ƙa'idojin aiki, bana so in ga na yi wani laifin da zai sa yau a ce ana mun faɗa. Sai dai shi ɗan adam ajizi ne wata rana. Dole duk, duk yanda ta kasance da taka tsantsan, dole ne wata rana kai kuskure. Amma dai kam ina bin ƙa'idoji. Sai dai idan kuskuren ba zata tazo to shi ne.

Ina cin abincin dare ƙarfe takwas na dare zuwa tara. Idan ban ci da wuri ba tara da rabi bana wuce wannan lokacin. In kuma na ci da wuri ƙarfe bakwai, to dai ina cin abincin dare kenan a takaice daga dai bakwai zuwa tara zuwa tara da rabi. Bana wuce wannan ƙa'idojin, abin da ya sa na bambanta lokaci. Saboda yau da gobe ba za ka ce lallai ga lokacin da tabbas shine da za ka ci abinci ba. Dole akwai dalilin da zai iya sa ka canja lokaci ko ba a gama abincin da wuri ba ko ka je wani guri ko anyi abin da ba ka so ka zo ka nemo wani abin da ban.

Ina zubar da shara ne a cikin dustbin. Idan nayi shara sai in zuba a dustbin. Bana watsar da shara ko ina saboda bana son ƙazanta da kuma kiyaye lafiya da sauransu. Saboda idan ka zubar da datti ana samun ƙudaje da sauro wanda zai cutar da lafiyan ku. To nan ta na ji abin zubar da shara sai in zubar. Kuma abin sharan ma na zaɓa, na raba shi kashi biyu akwai na bushashshi akwai na ɗanye. Kamar in ka yi wanke wanke irin barbaɗin sauran abinci za ka zubar da shi a bolan shi daban sai kuma bushashshi ka zubar saboda in ka haɗa zai iya yin tsutsa shi ma. To wannan na barbaɗin abincin wata zubar ma mukan ba ma dabbobi anan kamar su alade, kare sukan ci ragowar barbaɗin abinci, shi kuma busasshen mukan ƙona ko kuma mu ba ma masu kwashe bola su je can bayan gari inda ake zubarwa su zubar.

Abun da ke sa ni dariya ina son irin wasannin barkwanci haka wanda ake kiranshi da kamedi. Gaskiya shine abun da yake sa ni dariya. Ina son fim ɗin barkwanci, ma'ana kamedi. In kana so ka ga ina dariya har ta tun tsarewa to, ya kasance ina kallon wannan fim ɗin. Yana ba ni dariya, yana ba ni nishaɗi.

Gaskiya ba zan ce ga ta'a mai mai so nawa na ke karɓan kira a aiki ba, saboda kamar inda nake aiki wuri ne na kasuwanci. To ya danganta da yanayin kostomas inda muka samu a rana. Idan akwai complaint akwai kira da yawa zai iya kai wa talatin, ashirin. Sannan idan ba complaint ba wani bayani, kiran ya ƙanƙasance bai fi goma ba. To gaskiya babu takammamen so nawa, amma dai muna yawan samun, muna yawan, ina yawan samun kira.

Gaskiya ni ina son tsafta sosai. Ba zan iya cewa gasso nawa nake share gida ba a rana. Ya danganta da yanayin yanda wurin yayi datti. Idan yayi datti kawai sharewa nake yi. Idan kuma bai yi datti ba sai in barshi to ba zan iya ƙididdiga so nawa bane. Ya danganta da yanayin datti. Wata zuɓin za kayi baƙi da yara suzo su lala ta wuri, wata zuɓin ba baƙi. To amma dai a rana a ban share ba ban share ba nakan yi shara so biyu so uku. In kuma nayi da yawa in yi so biyar so shida.

Muna aiki tare da kungiyar cikin girmama juna da karbar a yin juna cikin fahimta. Idan akwai wani fahimta a cikin kungiyan na wani wanda ba ka so a cikin hikima da dabara za ka yi bayani da girmamawa. Sannan kowa yana taimakon kowa a lokacin da ya dace. Muna taimakon junanmu duka a san da ya dace.

Ya danganta da wane kalan abinci na ke ci. Idan ina cin abinci ne wanda yake na hadiyewa ma'ana suwalo, na kan yi amfani da hannuna saboda in ji daɗin ci. Saboda irin miya ya fi daɗi kaɗi be shi da hannu. In kuma ina cin abinci irin kamar su shinkafa ne haka ko taliya, ina ci da cokali. Taliya kuma cokali mai yatsu.

A'a ban iya ɗinka tufafi ba. Da dai na shiga shagon koyan ɗinka tufafi na fara, har na fara gwadawa a irin takadda haka na fitar da shape ɗin riga da skirt ina yi amma ban taɓa yanka wa asalin kaya ba. Daga baya na zo na daina. Gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba. Idan ina da tufafin da nake so a ɗinka sai dai in kai shi wurin masu ɗinkawa su ɗinka mun.

Gaskiya, na fi son zama a birni. Na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Saboda a birni aka haife ni, a birni na yi karatu, a birni na yi aure, a birni nake aiki. So rayuwar ƙauye zai zama min wahala saboda duk wani abubuwa na yau da gobe duk a birni nake yin su. Muna dai zuwa ƙauye mu kai ziyara saboda kakanninmu a nan suke. Sannan shi ma ƙauye yana da daɗi saboda wuri ne wanda ba ka zuwa ko da yaushe. In ka je, za ka ga ana ji da kai. Sannan za ka ga shoke-shoke da abubuwan da ba ka ganin su a cikin birni. Amma afinsu, na fi son zama a birni. Dalili kuwa na saba rayuwa birni, a nan nake aiki. Idan na bar aiki na tafi ƙauye, wa zai, wa ya zai ci gaba, wa zai samu min a yi ƙauye? Sannan akwai wasu damamaki da suke a birni wanda basa a ƙauye. Ayyukan da suke birni ana ba ka albashi mai tsoka a ƙauye ba a badawa. Ko koyarwa za ka yi, indai abirni ne to za ka ga ana biyan ka mai kyau. Kamanni yanzu ina koyarwa ana biya na dubu hamsin. A ƙauyen mu bai fi a ba ka dubu goma sha biyar ba zuwa dubu ashirin. Gaskiya, na fi son zama a birni saboda dalilai masu yawa.

Dangantakar mu da shugaban aiki dangantaka ne mai kyau. Saboda shi dai bayi da matsala in dai za ka bi dokokin aiki ba ka zo latti ba kuma ka yi duk abin da ya sa ka bi ka'idojin aiki aiki baya da matsala da kai. To gaskiya ni na kasance mai bin ka'idoji kuma ina zuwa aiki da wuri. Dan haka mutum ne mai saukin kai idan dai ka bi ka'idojin aiki. Dangantakar mu da shi mai kyau ne.

Ina karɓan baƙo cikin girmamawa da ladabi. Idan mutum ya zo guri na zan mashi fara'a, saboda kafin ma ka ba mutum abu yana duba fuskan ka ne. To yanayin da ka karɓe shi no, yanayin yanda zai ji daɗin dawowa, kuma yanayin yanda zai saki jiki da kai. To farko dai, zaka, ina tarban baƙo da fara'a, da nuna na ji daɗin zuwan shi, Sannan abu na biyu zan kawo mi shi ruwa, in ba shi abinci. Sannan ai hira in sake jiki da shi, kuma in musu rakiya. Haka na ke tarban baƙo.

A yanda nake kammala aiki a lokaci, ina bin ƙa'idojin ayyukana. Ko wane abu yana da muhallinsa. Duk wani abun da aka ce in yi a lokacin nake yi, bana taɓa bari wani abun ya shiga wani abun ballantana har na samu ƙwarewan lokaci. So ko wane abu aka ce na yi na ka yin. Tunda dai guri ne wanda dama an riga an tsara ga abun da za ka yi da sanda za ka tashi. Ba za a taɓa ba ka abun da zai sa lokacin ka yi kure ba, sai in ka shirme. To ina lura da lokaci, ko wane abu ina yin shi a kan lokacin shi. Yanda lokaci na yi dai-dai na gama, bana bari ko abu ɗaya rage.

Gaskiya bazan iya ce kaso nawa nake amfani da waya ba saboda zan iya cewa ni waya shine best friend dina. Shine babban amini na babban aboki na. In gari ya waye nakan ɗauka waya na duba lokaci, na cika bada harkoki, na ɗauka waya, na duba yana rigizo, in duba labarai, in yi hira da abokanai da ƴan uwa. Gaskiya ina amfani da waya sosan gaske bana wasa ba. Yanzu ma wannan abun ai da waya nake yi. Dan haka waya ma shine inda nake da kusanci da waya bana da kusanci da kowa a duniya.

Eh ina son karanta littattafai sosai, sosai, sosai. Ina son karanta littattafai musamman littattafai wadda ta danganci tarihi. Ina jin daɗin karanta littafin tarihi. Abubuwan da ya faru a baya ina da sha'awan in ga ina da ilimi akan shi. Bana gajiya da kallon littafi da karanta littafi. Idan bana komai a wajen aiki, littafi nake karantawa. Idan ina zaune a gida, naga ma'aikuka ina karanta littafi. Littafi shine abokina na biyu banda waya.

Launin labulen mu ruwan toka ne da kalan madara. Anyi shi irin na zamani, gefe da gefen shi ne launa ruwan toka sai tsakiya akayi shi kalan madara. To kala biyu kenan, kala ruwan toka da kalan ruwan madara.

Eh sosan gaske wayana na cika ajiya, nakan ajiye abubuwa wa'inda nasan suna da muhimmanci irin su documents, su CV dina, su nambobi na, hotuna na, dukkana nayi saving dinsu a cikin email dina. Ko da wayan ta samu matsala ina saka email a wani waya zan iya dawo da su.

Gaskiya nafi son zama a kujera. Ban cika son zama a tabarma ba. In na zauna a tabarma sai inji ni nayi ƙasa ƙasa da yawa. Kuma sau da yawa wani abin cutarwa kama daga kunama sukyankyaso su cinna ka. Duk wani abu da in zai zo ya same ka in kana zauna a ƙasa ne. Amma in kana kujera zai wahala ka ga wani abu ya zo ya cije ka. Kuma sannan na fi jin daɗin zama inji ni nayi sama sama. To shiyasa na fi jin daɗin cin, na fi jin daɗin zama a kujera ko abinci zan ci. Nafi zama a kujera ba tabarma ba.

Eh ina motsa jiki amma ba kullum ba. Kasancewa ina zuwa aiki to na kan yi amfani da lokaci ne in na ga ba zan yi lattin zuwa wajen aiki ba. Sai in motsa jiki. Ranar da na ga kuma zan yi lati ba na motsa jiki. To dai gaskiya ba kullum na ke motsa jiki ba.

Ina cajan wayata duk sanda naga wayata batirin yayi kasa. Bani da wani lokacin yin cajin waya, ko da safe ko da rana ko da daddare. Dukn yanda ya kama, indai bani da caji kuma akwai wuta, to kawai ina jona wayana. Wata zubin da safe, wata zubin da rana, wata zubin da daddare. Banda takamammen lokaci gaskiya.

Eh ina son abinci me yaji. Zai iya cewama ni inda abinci ba yaji sai inji zuciya na tana tashi. Amma indai akwai abinci da yaji sai inji yana mun daɗi. Musamman farfesu abinci me yaji yana da daɗi.

A'a, ba na shan ruwa mai sanyi. Da de na sha ruwa mai sanyi amma yanzu ba na sha saboda na kasance mai yawan yin mura a rayuwa ta. Tun da na je likita ya ce sanadiyan ruwan sanyin da na ke yawan sha yana kawo mun mura. Tun daga nan na daina shan ruwan sanyi kuma tun daga nan na samu lafiya. Sannan likita ya gaya mun illolin da ke tattare da shan ruwan sanyi. Gaskiya ba na shan ruwan sanyi, sai in ta kama.

Eh, ina kallon taurari da daddare. Suna bani sha'awan kallo. Suna da matuƙar ƙawatar da idanu wurin kallo. Nakan fito tara ni musamman in zauna ina kallon wannan halattun taurari yadda suke haskawa kuma sai in ga kamar suna motsawa. Abun yana burge ni kuma yana bani sha'awa.

Akwai app da yawa da nake amfani da su don saƙonni. Babban app ɗin da nake amfani da shi don saƙonni shine WhatsApp. Kullum ina hawa WhatsApp saboda yana da sauƙi wurin tura saƙo wurin ’yan uwa da abokanan arziki. Na biyu shine Facebook. A nan ne za ka ga mutane daban-daban har wa'inda ba ka da lambun su. Za ka iya tura musu saƙo a kan wani abu ko kasuwanci ko wani abin da ba. Messenger kenan na Facebook. Na uku shine Inbox. Dan ba kowa ne yake da social media ba. Musamman iyayenmu waɗanda suke tsofaffi, za ku ga su wayar da suke amfani da shi, mai botura ne. Ba sayin, ba su da application na yanar gizo. To nakan yi amfani da Google Message, sai in dinga tura saƙon abin da nake buƙata.

Eh ina iya jefa dutse da nisa. Ina da wannan baiwar gashi kuma ni ba doguwa ba amma kuma idan na saita dutse na jefa ta ta kan je nesa har mutane na mamaki ya aka yi ba ni da tsawo tsayin kafa da tsayin hannu amma kuma idan na jefa dutse sai ya je nesa har waɗansu kance zanyi kyau da yin ƙwallon kwandon hannu.

Ina da takalma za su kai ashirin. Akwai mai tsini, akwai wanda yake flat, akwai wanda yake yi da tudu, akwai wanda yake da murfi ta sama, akwai wanda yake buɗaɗɗe. To ya danganta da yanayin da muke a ciki a rana. Akwai irin in zaka je biki za ka ɗan sa takalmi mai ɗan tsini. Sannan idan zaka je wurin aiki za ka ɗan sa mai ɗan tudu. Ko idan anyi ruwan sama za ka sa mai tudu saboda kwashen tabo da ruwa. Sannan idan zaka je ka gan kasuwa da guri mafi kusa za ka yi amfani da takalma flat. To ina da takalma guda ashirin masu mabanbantan yanayi. Ko wanne ina sa shi a yanayin da ya dace.

Eh ina iya hawan keke sosai. Ina karama ma nayi yawon da keke, yana min daɗi. Haka kuma wani zai iya tokawa sannan ni na hau kuma ni ma ɗin zan iya tokawa sannan wani ya hau. Keke yana da daɗi kuma motsa jiki ne. Mutane da yawa basu gane cewa bayan nishaɗi, keke hawan shi motsa jiki ne.

Abubuwan da nake yi don kiyaye lafiya na, na ɗaya, ina cin abinci a kan lokaci saboda gudun kamuwa da cutar ulcer. Na biyu, ina gwajin shan ruwan sanyi saboda likita ya gaya min cewa shan ruwan sanyi yana da illa a jikin ɗan adam musamman game yawan yinmura. Na uku, ina kiyaye shan siga. Shan siga da yawa ba yi da amfani saboda yana sa ka a cikin risk in kamuwa da cutar siga wato diabetes. Sannan nakan yawan shan ƴaƴan itatuwa, sannan ina cin ganye don ƙara jini. Sannan nakan yawan ziyartar asibiti domin duba lafiyata da kuma bin ƙa'idojin abin da likita ya gaya min. To waɗannan abubuwan su ne waɗanda nake yi domin kiyaye lafiyata.

A cikin abin sha ina son zobo. Zobo yana min daɗi sosai, yanda yake tsami tsami da kuma idan aka saka siga za ka ji shi zaƙi zaƙi. Da kuma ƙamshin flavor din shi yana da daɗi. Bugu da ƙari kuma yana ƙara lafiya sosai a jiki.

Eh ina kunna sanarwar apps saboda akwai application ɗin da suke da mahimmanci a guri na. Idan ina buƙatan jan wani sanarwa ko wani muhimman abu nakan bar sanarwan a kunne saboda ya yi muntini ko da an tura zan sani. Ina kunnawa amma ga apps ɗin da suke da mahimmanci.

Jadawalin aikinmu yanda yake shine muna aiki ne sau shida a safe, sannan yana farawa daga ƙarfe tara ne zuwa ƙarfe biyar da rabi. Da safaeidan ka zo, saboda book store ne, idan ka zo kowa yana da aikin shi. Ni, ni ce sales manager. Idan na zo, na kan zauna a kan kwamfuta in jira kostoma ya zaɓi abin da yake so in bashi sannan in yi recording abin da ya siya da kuɗin da ya siya. Cash ne, transfer ne ko POS ne, in bashi receipt. Wannan shine aikina. So kowa yana da nashi aikin.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Wannan abin da nake amfani da shi a yanar gizo baya wuce abubuwan da nake ajiyewa kamar kuɗi. Kamar yanzu harkan su Cryptocurrency dinnan suma ai duk yanar gizo ne. Ina ajiye dollars a ciki.

Eh ina sanya agogo a hannu saboda yana burge ni, yana bani sha'awa ko ba don duba lokaci ba. Ina sa shi don ado sannan bugu da kari kuma yana min amfani wurin duba lokaci musamman idan wayata ba caji ko kuma idan na bar wayan a gida. To agogo yana min amfani wajen duba lokaci kuma sannan ina ado da shi.

Eh ina jin kukan zakara da safe. Kasancewar ma gidanmu akwai zakara. Tun kafin karfe biyar na asuba zai fara yin cara. Sannan da safe yana yi, da rana yana yi, ko da yaushe dai yana yi. So gaskiya jin kukan zakara ya zame mun jiki. Ko da yaushe muna tare da wannan kuka saboda muna kiwon zakaru a gidanmu.

Gaskiya na fi son fure wanda yake na rose flower. Ba komai yasa nake son shi ba saboda yana min kyau da kuma kwalliya da ake yin shi a gida. Sannan lokacin damina yana ba da wani ƙamshi mai daɗi idan ruwa ya buge shi.

Ina shaƙatawa lokacin hutu, ina zuwa ziyaran wurare. Kasancewar ni ina da son irin zuwa gurare, ganin sababbin wuri, kamar irin gidan zoo, zuwa irin su museum, haka di. To lokacin hutu na kan je, ko in je library in yi karatu, ko in je cinema in yi kallo ko in yi tafiya haka domin rage kaɗaici.

Ina yanke shawara a aiki da tunani, sai na zauna na yi shawara da zuciya ta na ga abin nan da zan yanke shawara, abin yanki ya dace ko bai dace ba. Sannan na kan tuntubi abokanan aikina in ji ra'ayin su saboda duk abin da muke yi, kusan tare muke yi. Sannan na kan tuntuba iyaye na shawara daga gare su da yan uwa da abokanan arziki in tambaye su shawara a kan abun kafin in yanke hukunci.

Eh ina amfani da sauro net saboda wurin da nake ya kasance guri ne wanda akwai sauro sosai. Idan mutum bai yi hankali ba zai iya kamuwa da cutar cizon sauro. So gaskiya ina amfani da net ɗin sauro saboda kare kaina daga cizon sauro da kuma kada in samu rashin lafiyan zazzaɓin cizon sauro.

Gaskiya ina son ɗakina in ga yayi haske, yana burge ni amma da safe ko da rana ko da yamma. Amma wurin kwanciya na fi son in ga ɗaki yayi duhu. In zan kwanta ina kashe fitila amma da safe ko da rana ko da yamma ina kunna wuta domin in ga ko ina da haske.